Wane wasa kake son yi? To wasanni dai gasu nan da yawa wanda za ka ga mutane na son yi. Akwai wasan ƙwallon ƙafa, akwai wasan ƙwallon doki, akwai wasan yara, akwai wasannin gargajiya. To ni wanda nake so shine wasan ƙwallon, ƙwallon ƙafa. Ko dai na buga ko na kalla ko kuma a, na ji ana labarin sa abin na burge ni. Saboda ita ƙwallon ƙafa yana kawo zumunci, yana kawo zaman lafiya kuma. Shi ƙwallo ne da zaka ga mutane sha ɗaya kowane bangare kuma akwai canji asali da canji uku uku ne aka maida shi biyar. Yanzu kam yan canji bakwai ne. To sai ka ga a idan ka gaji za a canza ka a sa wani. Sannan wani abu game daga cikin shi ne za ka ga kayi abokanta a cikin ƙwallon ƙafa wanda za ku zauna akwai zaman mutunci, zaman tare kuma ku ji daɗin juna a lamarin ku.

Wurin aikin ku yake? Wato wurin aikin mu ga shi nan dai za ka ga guri aiki ne mai mahimmanci kuma mai ma'aikata da yawa, inda za ka ga alamarun abu ne mai daɗi da kuma daɗin sha.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Wato kafofin watsa labarai wanda muke amfani da su suna da matuƙar yawa kuma suna da matuƙar amfani. Amma dai waɗanda suka fi mahimmanci a ciki su ne, ah, Twitter, Facebook, Instagram da kuma WhatsApp. Zakaga waɗannan suna da amfani sosai, wanda kuma muna amfani da su. To ni kuma na fi amfani da su Facebook da WhatsApp saboda mutane na sun fi amfani da shi. Kuma zakaga wanda mutane ke amfani da shi, shi ne ke ma ka amfani da shi. Don ba za ka je ka yi amfani da saɓanin haka ba. Inba haka ba to ta yaya za ka yi fira da su ko ka yi mu'amala da su? Ka ga yadda al'amari ya kasance ke nan. Don haka Facebook da WhatsApp su suka fi kasancewa kafofin watsa labarai wanda nake amfani da su.

Me kake saya daga kasuwa? Wato idan wai siyan abu ne daga kasuwa, akwai abubuwa da yawa da nake siya daga kasuwa. To amma wanda na fi ba muhimmanci gurin siye da siyarwa shine a kayan abinci. To kuma abunda ya sa shine sun fi arha a kasuwa fiye da gida idan kace zaka siya kayan abinci a gida sai kaga an ma tsada, kai kuma ka rasa yanda zakai. To a kasuwa zaka ga arahan yana da yawa. Wanda da zaka siya doyan dubu biyar sai ya kai doyan dubu goma a gida. Da zaka siya shinkafa dubu biyar sai ya kai shinkafa dubu bakwai a gida. Toshe ya sa kayan abinci ya fi kasance abin da na fi ba muhimmanci a gurin siyansu a kasuwa.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Wato nidai badai kun haɗa wasu tambayoyi na shirmeba ina ruwana ina wani kayan gishiri kayan zaƙi dai, ai zaki ta wani abokina ya ce shiya kawomu birni. Abun dai kawomu birni mu sha zaƙi mu ci abun masu daɗi. To domin haka ne dai na fi son kayan zaƙi akan kayan gishiri. To kayan gishiri dai yanda kuka ga za ku iya da shi dai kuna iya yi. Amma ta guri na gaskiya ne, na fi son kayan a zaƙi.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Wato ba da ra'ayi a aiki abu ne da yake da amfani. Kuma asalin da nake amfani da shi shine bana nuna sai an karɓi ra'ayina da ƙarfi da yaji. Zuwa nake in jira a yin kowa idan kowa ya ba da ra'ayinsa, na ji ina gamsu sai in ba da nawa. Ama lokacin sai mu duba waye ra'ayinsa ya bi daidai, waye ra'ayinsa ya bi shiga kuma waye ra'ayinsa zai fi ma aikin mu amfani sai mu amfani da ita. Akwai wasu organan wanda su ba ka isa ka ba da ra'ayinka ba kawai abin da suka so shi za su gaya kuma da shi za a yi. To ni kuma ba haka nake alamari na ba. Zuwa nake inji na kowa yanda idan na kowa ma ya fi nawa da shi za ayi aiki. In kuma nawa ne yafi, ka ga tunda bance ma na kowa ba daidai ba za a ga suma ashe dai suke, su ji mai nagaya kuma su yi aikin da ne. To in da ra'ayina yake aiki ke nan ba wuya ba takura ba takurawa.

Wana gudu na fanka kake fi so? Ko wato fanka na da gudu kusan shida ko? Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida. To gaskiya gudun da nafi so shine na tsaka-tsakiya, wanda shi za ka ga iskar bai ka nan ba iskar bai yi yawa ba a lokacin da gari ke dede kenan. In kuma in yanzu ne da gari ya sanyi ba ma na kunna fanka. To wannan na ukun nan shine mafi amfani, mafi soyuwa wanda in ka kwanta ko da gari ya ɗan sanyi ba zai tashi ka ba zai ci gaba da aiki. Amma idan ka sa a huɗu za ka ga ba ka sani ba kafin ka sani sanyi ya zo ya tashe ka daga bacci ya hana ka jin daɗin baccin ka. Fanka nada daɗi sosai, ya fi AC, amma idan ka cika mai ƙara da yawa, ka cika mai gudu da yawa sai ya zo ya yi hana ka bacci kuma ya zamam ma illa akan ya zama gyara.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Sasanta rikici a gurin aiki ba wahala yake bani ba. Dalili shine, ah, sau da dama kamfani tana da tsarinta na yawan ɗaya faɗa da inda za a tsara su. To idan mutum ya bi wata tsari na kamfani yawan da suke ce ma folis, sai ka ga kome yana nan daidai sai dai kai ka ɗauka ka yi amfani da shi. To amma idan kace kai ina aka sabon salon za ka bi, watan ma'aikata sai su waɗar da kai. Daga cikin salon kamfani shine ka ji meye matsalarsu meke haɗa su faɗa kuma ka magance wannan abu. Idan aka yi suka ƙi ji sai a kora su a wuce a kawo sabon, a wuce birin a kawo sababbin ma'aikata wanda za su zo su haɗa kai gurin can da kamfani gaba. To yanayin yanda, ah, sasanta rikici yake ta waje na kenan.

Wanne irin, irin jaka kake kai, kaiwa ina nake kaiwa aiki? Wato wanda ana maganan jaka ne wanda nake kaiwa aiki. Jaka ne na baya wanda kuma kalan sa kuma baƙa ce. Jakan na da matuƙar amfani kuma yana da ɓoye sirri saɓanin in mutum bai je da jaka ba. To amma misali da farko da naga kun yi a fasaran wannan kalma kun ce wanne irin jaka nake kai shine mamaki ko kuwa wanne irin jaka ne na ɗaura a kai. Amma dai daga bisani gurin turancin da kuka rubuta ya ku a gurin wannan train na turanci na bani ci wanne irin jaka nake kai aiki kuke magana. Wannan amsan nawa shine daidai da wanda amsan da zaku buƙata idan wai ana maganan kalan jaka ne wanda mata ke kai aiki. A ba mata ta kaɗi ba kalan jaka wanda dukan mu muke kaiwa aiki.

Yaya dangantakarku da abokan aiki yake? Wato dangantakana da abokin aiki, dangantaka ne mai kyau wanda ana ƙoƙari tsakani da Allah mu ajiye shi kuma mai rayuwa kamar abokai na arziki ko ƴan uwa na arziki. Dangantakar ya kasance wanda kuma mutane na mammaki a nan muka haɗu kuma munsan juna tun a gida. To amma alamar ne shi ne bamu san juna tun a gida ba nan muka haɗu kuma muka shaƙu gashi kuma tun zaman kamar ƴan uwa. To aka yakamar ta ce dangantaka abun aiki yake, baya kullum a kasance masu rigima ko masu ɓata rai ba.

Ina kake ziyarar da hutu? Wato hutu dai a nan ƙasar da kake gani bawai morarsa muke ba, sabi da hutu sai kana da kuɗi zakaji daɗin sa to sau da dama kuma za ka ga duk bamu da kuɗin nan na zuwa hutu sai dai iuge bige muke. To ziyara sai dai ka tafi cikin anguwa wanda ake ce ma family ka samu ka je kuɗan tattauna in ma kana da kuɗin cin ƙwai ko kaza, ku ci ku huta. Amma im ba haka ba in kace za ku ziyarci manyan gurin wasanni ko manyan gurin, a'a shaƙatawa za ka yi kuka da idanunka don kuɗinka ba zai ishe ka ba kuma jin daɗin ka babu ita.

Kana iya bada barkwanci. A bada barkwanci, abun ne da zaka ga. Ina gan maza ba su bada shi sai dai mata. Amma dai wannan a tunanina ne saboda kana ganin mumma, a jenzi ne a wannan Hausan da kake gani.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki. Wato tufafi na auduga yafi tufafi na siliki, sabida shi auduga abu ne me kyau wanda yana iya riƙe sanyi ko zafi, ko kuma muƙamiƙi haka. Shi kuma na siriki da kake gani ana zuwa za ka ga ko wuta aka samai kama shi zata yi. Wato kuma idan lokacin zafi ya yi, za ka ga ya taro zafi ya makama a kaya. Idan lokacin sanyi ya zo za ka ga yana ɗiban sanyin yana janta a jikinka. Wato tufafi ne wanda gaskiya yana da arha kuma ba wani tufafi na arziƙi bane. Shi na auduga ita ce tufafi na ƙwarai wanda za ka ji ɗaɗinta kuma ko ina a duniya ana amfani da shi.

Yaushe kake fara aiki kullum? Wato aiki kullum, ah, lamarin, ah, ya dogara ne ga yanayin aiki. Wato wani sa'in za ka ga za mu je aiki wani sa'in kuma aikin ba ma ita. To kuma kasa abun ka da labourer sai sanda ya samu aiki zai yi. To ama fa idan aiki ya samu, to da sassafe muke samu mai aikin nan wuce gudu, saboda zuwa bakwai takwas idan mun fara sai ka ga kafin yamman mun gama aiki mun ansa kuɗi, mun samu na cin abinci. Tunda kullum na cin abinci muke zuwa mu nema. Misali in na ci ma, muna fara aiki da safe, misali shine mukan fara wa ƙarfe bakwai wani sa'in takwas. Zuwa sha biyu ko na labourer zai je ci abinci, sannan musamman ne za muyi kuma kafin yamman ya yi mu ƙarshe aikin mu ya gyaru.

Kana biyan kuɗi ta waya? Biyan kuɗi ta waya wannan zamanin, ai bai kamata kuna mun wannan tambayar ba. Yanzu biyan kuɗi ta waya shi ya fi kome sauƙi. Mutane sun dena yawo da kuɗi sama da ƙasa. Akwai wallet yanzu akwai kuma a wasu bankunan da suma sun ba da dama. Zaka iya biyan kuɗi ba tare da wahalaba. Wannan shi ne yake sa kaga rayuwa yai sauƙi kuma mutane sun dena yawo da kuɗi. Ko ɓarayi ma daga ga sun dena zuwa suna sata kamar da, wato rashin yawo da kuɗi ne da mutane sun koma ture-ture kuɗi ta waya. Allah ya kiyaye. Kidnappers yanzu daga ga suna sace mutane, sun ga ba kuɗi ne a ƙasa, ta waya ake biya shi ya sa suke sace mutane don mutane su je su ciro kuɗin su kawo. Amma biyan kuɗi ta waya shi yafi komai sauƙi, yana da daɗi kuma zaka ga yana amfanar mutane da dama.

Kana sanya, kana sanya tunatarwa don ayyuka. Tunatarwa don ayuka abu ne wanda ina yi sosai. Wato tunatarwar nan yake sa aiki ya maka sauƙi sannan aiki ka ji daɗinsa sabida ɗan adam mantuwa gare mu. Amma asan da ka yi tunatarwa na waya wanda bature ke ce ma alarm sai ka ga ya tunatar da kai da wuri kuma ka samu ka yi aikinka ka gama. Tunatarwa na ta shima shima ina sawa amma tunda bashi kuka tambayeni yanzu ba, bara na yi shuru.

Kana iya hawan keke, wato keke da kake gani a wassape gare shi. Mun girma a unguwar da keke na da matuƙar amfani ga yara. Kai idan har gidan kuma babu keke, za ka samu akwai masu bada haya wanda za ka je ka bada kuɗi. Lokacin nan keke ne ya zama ruwan dare. Idan aka aike mu, za ka ga kowa ya tafi ya je ya hau keke saboda ya je yi mu'amala sa na wannan lokacin. Keke na da daɗi sosai kuma yana da fa'ida. To amma abin tsoro shine za ka ga yara na zuwa siyan asali a bakin titi shi sa iyayen mu ke hana mu. Amma dun mun yi keke, meya sa na ba ka wannan labari. Ina ba ka dan in gaya ma ba ni kaɗai ke iya hawan keke ba, har kowane yaro da ka gani a unguwar mu, in dai za ka taɓo shi batun ki maganan keke, to ya iya ma ita.

Yaushe kake cajin wayarka? To kusan kowa da kuka gani a Najeriya za ku ga cajin waya da daddare. Idan za a kwanta ya zama kamar ruwan dare saboda ana yawan bada wuta wannan lokacin kuma wutan kuma safiya yana ɗauke wa. Domin haka ne za ku ga kowa sai yasa cajin waya ya tafi ya wuce ya je ya kwanta. To abun mamaki shine idan ka tashi da safe ka ga wayarka bai caji ba sai ka ji kamar ka tsani kowa. Kana jin haushin mutane. Cajin waya a gaskiya mun fi caji da daddare. Cajin farko kenan. To amma dai sauran cajin kuma mukan bi bi bi da safe. Kaman an kawo wuta da safe ka ƙara sawa kana cikin dannawa aka kawo wuta da rana ka ƙara sawa.

Kana iya ɗaure kulli. Eh, ɗaure kulli abune da ɗan talaka ne ni, kuma zan iya, yana matukar sauƙi. Kuma kowane iri ne inayi, kulli irin na ɗaure babban mota, ko kulli na ɗaure ƙaramin mota, ko kulli na ɗaure kayan idan za'ayi tafiya, ko kulli idan za'a ɗaure dabba. Du wa'innan ƙulle ƙullen duk na iyasu. Sannan ɗaure kulli abune da zakaga, a saboda yinsa shike kawo ya zaman ma jiki kaga ka iyashi sosai. To nayi ƙulle ƙulle sosai, wanda matsayina na lebura har ƙulla mota idan an sa mata kaya. Nayi sosai wanda lamarin. Badai a cewa komai.

Kuna yin wuta da itace? A gaskiya mu ba ma a yin wuta da itace amma gidajen makwabtakan mu duk suna yi sabida duk talakawa ne. Ababe masu kuɗi bane amma gaskiya don yawancin ƴan garin namu suna yawan amfani da gas. To yin girki da gas ko gawayi shine yafi sauƙi, amma dai yana da tsada. Su kuma maƙotanmu da su talakawa ne za su je daji suyo itace suzo suyi amfani da shi. To idan na ce zan yi girki da itace, yaushe muka dawo aiki leburanci a waje yaushe muka kunna wutan? Yaushe muka yi girkin kuma yaushe zai dahu? Wanda mai gas cikin ƙalilan lokaci ya gama wannan girkin ya ƙara wuta.

Kuna da fanka a rufin ɗaki, wato fankan sama ke nan haka muke ce mai mu. Kuma idan kuka je rufin ɗaki waje kenan. Kuna da fankan sama a gida haka turancin yake. Haka wannan hausa ta ke. Kwarai kuwa munada fanka sabida kusan kowa i gida a ka je agurinmu zakaga akwai wannan fankan, fanka yanada matuƙar amfani sosai agurinmu dan da shi muke shan iska kuma musamu ah muyi rayuwa mai kyau. Eh da ka san mu a Afirka gidajen mu zafi da ba dan yanzu kuma ma da akwai sanyi ba. Da a ko ina za ka ga yayi zafi. Ga shi yawancin mu talakawa ne a ɗakunan mu muke girki. Za ka ga zafi ma ya dame mu. Dan aka fanka shine wanda za ka ga ya rage mana raɗaɗi kuma ya bamu daman a mu sha iska. Sannan muyi abinda mukeso to fanka na rukun ɗaki da za ka ga ana sayar da shi da araha a agurun mu dubu shida dubu bakwai to amma yanzu fa ƙida ya canza. Kuɗin ta ya koma dubu sha dubu talatin dubu arba'in ko dubu hamsin haka fanka ya koma. To ko dan tsadan ƙarfe ne ko kuma dan dai muɗin ne da ba mu siya sosai yanzu an fara siya to wannan dai Allah kaɗai ya san shi.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyan kaya a yanar gizo amma ba kowane irin kaya ba. Irin kayan sawa ban cika siya a yanar gizo ba, saboda kana iya zuwa ka bada a kawo ma wani kaya kai kuma yazo bai ma daidai ba. Amma kaga kayan wuta da kayan waya waƴannan siyan su a yanar gizo baya ban tsoro, sabida da naje na duba riyu zan gani idan yana da kyau ko bashida kyau to kuma zan ga menene abun dake wurin. Amma idan kayan sawa ne zaka ga a-a size ɗin ma yazo ba daidai da naka ba. Wanda mutum zai zo yayi da ya sani. Hasali ma wasu ma zaka ga ƙaramin abu ne saɓanin abun da kake so. Sample ne kamar misali in kaje irin su Temu sai kace a kawo ma jesi. Kaga jesin yara aka kawo ma ba na manya ba. Wannan dalilin shi yasa nake gudun siyan kayan sawa a yanar gizo. Amma in dai kaga kaya ne da yawa harka zaɓa, sannan ba sai ka wahalar da kan ka ba kaje shago, a siyayya a yanar gizo yana da wannan matuƙar sauƙin da kuma taimakawa. Wanda zaka ga hasali a idan kace zakaje shago sai ka bar aikin ka, ka bar sana'an ka sannan kaje ka nemi inda zaka zaɓa. To amma a yanar gizo sai dai kayi sama kayi ƙasa kayi sacin abubuwan da kake so kuma zaka biya acikin sauƙi ba tare da tada hankali ba. Idan kayi siyayyan har gida za a kawo ma. Sai dai shi matsalar siyayya a yanar gizo kuma zaka ga sai ka jira na wani lokuta kafin a ɗauko a kawo maka.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Kamar yadda na ba ku labari ɗazu cikin abin da nake yi, ah shine na ɗaya ina farkawa, zan je na wanke hannaye ina guda biyu. Idan na wanke hannaye ina guda biyu sai na wanke fuska. Idan na zo sai na zo na yi alwala, na yi sallah. Ka ga na gama da spiritual aspect na rayuwata. Sai in zo in duba me zan ci idan zan tafi aiki, ko kuma me zan dafa in je gurin aiki da shi. Wannan shine abu na biyu da nake yi. Idan na gama sai in sa shi a wuta, in tafi bayi na je na yi wanka. Idan nayi wanka na dawo kaga wannan abu ukun na gama su to yanzu kuma mene ne zan iya yi. Wani sani zan ciro wayana in duba a Twitter ina da message ko notification. Zan je email ɗina shi ma na duba ina da notification. Sai kuma na je message ɗina shi ma na duba idan ina da notification. Ka ga duk waɗannan guda biyun nan idan na tashi na duba na gama su, ah na sanna shirya a rana. To duk wani abu daban da zai faru to baya cikin routine ɗina kawai faɗowa yayi amma wa'innan da na lissafo shine kusan mafi muhimmanci kullum idan na tashi daga bacci.

Kana kallon inuwar ka? A'a muna yara shine mukayi wa'innan wasannin kallon inuwa amma yanzu mun girma muyi wa yau, ban tunanin muna da wani matsala da kallon inuwa ba ko ya kamata muyi wa'innan abubuwan ba amma dai gaskiya muna yara duk munyi kuma munji daɗin sa yanzu mun girma bamuyi.

Yaya kake magana da abokanan ciniki, wato magana da abokanan ciniki ta yanar gizo muke yawan yi, wato akwai WhatsApp, akwai kuma Facebook. Wa'innan, aa, apps ɗin sun ishe ni, na pira da su, na yi hotunan aiki na tura musu. To kuma ciniki yanzun ya zama abun da za mu iya yi ta nan. Sannan akwai waybill inda masu motoci yanzu suna ba da haɗin kai wurin tabbatar da cewa sun ba da saƙo. Kaga idan sun ba da saƙon mu, shi ke nan sai ka ga mun yi abubuwa yanda ya kamata. To abubuwan kenan dai yanda ya ke, kuma ba wuya. Sannan idan ka duba ciniki da abokanan ciniki da kyau yana sa kaga sun dawo su ma sun ji daɗin aikin.

Kana son karanta littattafai? Ita tafiya abu ne da yake da amfani to kuma kuna ganin littattafai akwai na Larabci, akwai na Turanci, akwai na Hausa. To shi littattafan nan zaka ga kowa da irin wanda shi yake so ya karanta, kowa da wanda zaka ga yayi masa to ni gaskiya cikin littattafai wanda yamin shine littattafan karatun addini, sai kuma littattafai da naga suna bayani a kan wasannin ƙwallon ƙafa. Kaga guda biyun nan idan na same su sai na iya wuni ina karanta su kuma ban da damuwa indai bana komai. To karanta littattafai abu ne mai kyau wanda zaka ga yana buɗe ƙwaƙwalwa, kuma yana sa mutum gashi bai tafi ya je garuruwa ba amma yana da wayewa na wanda ya yi tafiya ya je garuruwa na mutane. To shi ne amfanin. Yanzu da zan ci gaba da baku wasu labarai akan wasu takaddun da na karanta sai ku yi mamaki, sai ku abun ya ɗore muku kai. To amma dai kar na ja muku lokaci da yawa ko kuma na zo na wuce gona da iri gurin magana, garin saving ku ƙi ansa to bari in tsaya a nan. Amma da zan kama in fara baku labarin littattafan nan sai na iya awa biyu ko awa uku akai.

Menene kake son canzawa a gurin aiki? Indai a gun aiki ne akwai abubuwa da yawa da nake son in canza. Na ɗaya shine lokacin da ƙananan ma'aikata suke zuwa aiki. Wasu su na zuwa sanda suka ga dama, wasu su ma basa zuwa, wasu su kuma za su zo su danƙa hannu na alama shigowa suki yin aiki su gudu. Ɗaya kenan. Na biyu za ka ga idan sun zo suna zaɓan gurin aiki sannan idan an haɗa su da injiniya ko ofitoci sukin yi aiki. Sanda saɓanin ni inda na taho na taho gurin aikin b ba ma haka. Toh yana cikin abun da nake so in gyara na uku abun da nake son in gyara tsarin biyan ma'aikata kuɗi. Ina son na musu complain gaskiya a biya ma'aikata kuɗi a lokacin da ya kamata a biya sai ka ga su ma sun yi aiki a lokacin da ya kamata su yi aiki. Shi rayuwan aiki bai da wahala. Tsari ne da ya kamata a bi dai dai lokacin da ya kamata a bi. A biya kowa lokacin sa. Kai alamarin da nake son in canza gun aiki mu yana da yawa sabida abun na da yawa. Ga shi sai ka gan ma'aikaci idan ya zo aiki sai yayi tafiya kusan kilomita ɗaya a ƙasa yana ta tafiya, yana ta tafiya. In nace kilomita bawai ina nufin ya kai kilomita bane amma tafiya ne ya fi mita ɗari uku ko ɗari huɗu. Sai ka ga mutum yaci tafiya, yaci tafiya kafin ya kai wurin aiki ya gaji. To yaushe zai zo ya yi aiki, ya zama productive yanda ake so, ya bada abun da ake so. To waƴannan abubuwan dole sai mu canza shi gurin aiki kuma canza shi ba zai yiwu ba sai oganni sun bada dama. Su kuma ogannin nan ba wai sun damu bane. Su kawai adaiyi a wuce gurin abun kawai. Sai dai Allah ya mana gyara.

Kana kwana a ciki? Ban gane kwana a ciki ba. A cikin ɗaki nake kwana mana, ko kuma me kuke nufi? Oho, yanzu da daɗi zan ba da wani amsa daban sai ayi cewa nayi debating. Amma idan kace ina kwana a ciki, a ciki gudi gudi daban daban. Ina kwana a cikin ɗaki, ina kwana a cikin man falo, ina kwana a cikin menene, menene, menene. To amma dai gaskiya zan ayi magana, gurin kwana na na da yawa. Kaga kamam munana idan muka je aikin labiranci wani gari, sai ka ga an ba mu katako ko ɗaki wanda ba gama ba mu kwanciya. Don haka nan za muyi manage sabida rayuwan aka ya ke in kace za ka je ka kama otal sai ka ga ka cinye kuɗin kai kuma ba ka amfana ba. To al'amarin kaga yanda ya kasance kenan.